Ina ci abinci da rana irin karfe sha biyu da rabi. Wani lokaci yana kai karfe biyu bisa ga aikin da nake yi, sai na gama aikina da wuri tukunna nake cin abinci ban ga ba haka nake zama.

Ya na yinte burin aikin mu babbane kuma muna arranging documents yanda ya kamata saboda don muka zo amfani da shi mu same sa inda muka ajiye shi.

Ana iya ɗinka tufafi domin ni ba tailor ba ne, ni abin da na iya shine graphic design da kuma website creation da kuma wasu abubuwa da ban kaman mbugo kallon kafa.

Ina rubuta rohoto sau biyu a wata. Wani lokaci sau ɗaya na ke rubutawa, ina bada rohoto na farkon wata sai na ƙarshe wata. Haka na ke kowane wata.

Na fi son tufafin auduga. Dalili da yasa nake son tufafin auduga saboda suna da laushi idan mutum ya zo wankewa kuma sai de bala'in nauyi in ya shiga ruwa.

Ina zuwa kasuwa ranar Asabar ne amma kuma akwai wani kasuwa da ake ci a nan jihar mu. Kasuwa mai siz ranar Lahadi ne a wurin da ne muke ɗan zuwa mu samu kayan gwanjo araha.

Ba na duban kalanda kullum, amma in ina da abin da zan yi a misali mako da ake ciki ko kuma mako mai zuwa, ina ƙoƙarin in dinga duba kalanda.

Angwammu babbar angwace ta na da kogi manya manya wanda inrani yayi muna zuwa kogi muyi wasa muyi wanki muhuta a gindin bishiya.

Ina iya gabatar da rahoto domin aiki da nake yi, ni ne shugaban aiki da nake yi, kuma ma'aikata da suke ƙarƙashina, dubanmu da suke koya ni nake gabatar musu da rahoto.

Abinci da na fi so na fi son shinkafa da wake ne, dalilin shi sani, ki son shinkafa da wake domin wake kala abu ne wanda idan yana cikin shinkafa yana sani inci abinci sosai.

Eh, ina iya ba da baƙunci dalilin da sani ke bayarwa saboda ziyara ne yana da kyau ka na tare da mutane ka dinga ziyartar su.

Eh ina iya tafiya kasuwanci. Dalilin sa nake tafiya kasuwanci saboda kayayyakin da nake sayarwa dole ne in fita kasuwa. Mutane masu sayan su kalla kafin nan a sayar.

Eh, ina son kallon faɗuwar rana. Misali ace da yamma in nazo bakin kogi ina zaune a bakin kogi ina ɗan hutawa na. Ga rana na fadiwa kalan launi da yake nuna wa yana da kyan gani.

Na wanke tufafi na wani lokaci su biyu awa sati. Wani lokaci kuma na wanke wasu da ya ma'a wata bisa ga yanayin free time na wane nake wanki.

E ina fikicin tufafi kan gaskiya, don ba a ko wane tufafi bane zan iya ɗauka cewa zan sa inje wurin aiki da shi. Akwai kayaya kin da nake sawa na musamman na wurin aiki.

Bangogin mu suna da launi kala biyu ne, akwai launi ruwa ko lon koyi ko kuma ɗayan launi ne kuma kala gaji mare ne.

Eh ina iya kunna wuta. Ina kunna wuta lokacin da zan yi girki a gida. Sannan kuma ina iya kunna wuta lokacin da in ina buƙatar haske na kandir.

Eh ina koyan fasaha sabo saboda ni kalan mutum da duk abin da na samu ina son in san ya ne yake, in san mene ne zai iya yi ko kuma mene ne ke faruwa da shi.

Dangin mu a gidan mu mu bakwai ne, amma kuma muna da wayansu yan uwanin mu da muke zama tare da su, wadanda suka zo da ka kauye muna zama tare da su.

Eh ina iya amfani da lambar QR wajen tura abubuwa, kamar misali ta Zenda, ko kuma in ina son tura crypto, ina amfani da lambar QR in yi scanning.

Yanzu jarabawar aikinmu shine ni da abokan aikinmu gaba kaɗa muna taruwa muyi shawara tare kafin mu yanke wani hukunci sannan kuma muna taya juna aikin yayi yawa.

Eh, ina samun horo a wurin aikina lokacin da na ƙetare dokar aiki. Shugaban aikina yakan iya sani cikin horo amma ni ma ina rigaba yabada hakuri.

Abinci da na ke ci da safe wani lokaci ina cin shinkafa da wake, wani lokaci ina shan kamune, wani lokaci kuma ina cin soyayyen doya.

Inda na ke sassara ayyuka da suka fi min mahimmanci shine ina duba wayanda su na gama su za a biya ni kuɗi mai yawa tukuna in gama su tukuna sisan zanna yi wayanda kuɗin su kaɗan.

Abubuwa da nake yi amma kafin nan kwana shine in na dawo gida daga wajen aiki nakan yi shara, na gama shara sai in wanke wanke in zauna falo in kallo tukuna na jin bacci.

Eh to gaskiya ina kokari da yin barci da rana amma ba kowane lokaci ba ne, saboda aikina ba zai bar ni inyi barci da rana ba, shi ya sa bana samun barci da rana sosai.

Eh, toh abin da nake ji ranar biyan albashi shine ina farin ciki cewa zan samu kuɗin da zan biya bukatun iyalina. Nima in taimaki kaina, in sake in siya abincin da za mu ci kafin wani albashi.

Ina haɗuwa da abokan ciniki ko a ta waya, ko a yanar gizo, ko a kasuwa, a wurin muke addu'a muyi ciniki, ko wa ya tafi gida.

Ina ajiye takardun aiki a wuraren ruwa ko rana ko ƙura ko yara ba za su taɓa ballanta na suyi wasa da shi. Saboda ai ƙayatar da takardun aiki suna da amfani sosai.

Ba ni da ƙwarewar lokacin da nake fara haɗi gaba ce. Ko wani lokaci zan iya tashi ƙarfe biyar da rabi, wani lokaci zan iya tashi ƙarfe shida, wani lokaci na tashi ƙarfe biyu.

Ina sarƙaƙa gidanmu wani lokacin sau uku wani lokacin ina sarƙaƙe shida sau huɗu. Bisa ga lokacin da na sami kai na a gida ne, amma kuma in na fita aiki kuma to sau daya ne.

Yadda nake magana da abokan ciniki, muna magana ta waya ne ko kuma ta WhatsApp. Dalili da yasa muke magana ta waya wani lokaci saboda ya fi mini sauƙi.

Na fi son zama a taburma. Dalili da ya sa na ke son zama a taburma saboda idan baci ya debe ni ma gaban gida, zan kwanta ne kawai na yi barcina. A kujera bacci baya daɗi.

Eh, ina kunna kendir a gida amma ba kowane lokaci ba ne. Sai in lokacin damina ya zo sanyi ya yi yawa sai na kunna kendir saboda in ji ɗaki ya ɗan yi ɗumi haka nake yi.

Eh ina bara sha'awar a wurin aiki. Dalili sanake bara sha'awar a wurin aiki saboda ci gaba ake munai. Indamma bara sha'awar bayanu na ci gani ma bana so ci gaba ake mun.

Eh, na raba abinci da mutane amma ba ko yaushe bane na ƙira raba abinci da mutane. Na raba abinci da makwabtan mu wani lokaci, wani lokaci kuma na raba da yara ne a Abuja.

Rana da ta fi mun kyau a kowane mako shine ranar Litinin. Dalilin da ya sa nake so ranar Litinin saboda ranar Litinin ne nake samun ƙarfin gwiwa da cewa zan yi aiki mai yawa sannan kuma za'abiya ni.

Eh ina guga haƙora, wani lokaci sau uku wani lokaci sau biyu nake guga wa. Wani lokaci kuma in ba ayi hankali bama sau daya nake goga haƙori na. Amma dai yanada kyau mutum ya goga sau uku.

Gaskiya, ni kam bana son wurare masu hayaniya. Dalilin da yasa bana son wurare masu hayaniya shine wurare masu hayaniya suna kawo tashin hankali kuma suna kawo rikici cikin jama'a.

Eh ina kulle ƙofa kullum. Dalili da yasa nake ke kulle ƙofa kullum saboda yara suna yawan yin ɓarna idan mutum ya bar ƙofan sa abude saboda kiyayewa nikuma nake kulle ƙofa.

Lambar mu mai albarka tana nan kaman haka: sifili tara sifili uku uku huɗu takwas takwas bakwai talatin sifili.

Eh, ina biyan kuɗi ta waya. Dalilin da ya sa na ke biyan kuɗi ta waya saboda charges baya yawa. Amma kuma in dai mutum zai je da POS kuma zai biya caji wajen guda biyu kafin nan.

Eh ina amfani da ajiya yanar gizo. Dalilin da yasa nake ajiya a yanar gizo saboda ya fi mini tsaro idan na ajiye su. Duk lokacin da wayana ya ɓata zan iya dawo na ɗakkoso a yanar gizo.

Kalon wasan da na fi so ne, na fi son wasan rige-rige, lokuman wasan kwallon kafa, wulolo ko cik ma na son wasan tuƙe keke.

Na fi son fanka akan AC. Dalilin da yana ke son fanka akan AC saboda fanka baya sa sanyi kamar yadda AC ke sa sanyi a cikin kashin mutum. Sa nan kuma wani lokaci kuma gara AC numin fanka kan ya hura zafi.

Eh ina yin karatu kafin na kwana. Yana da kyau mutum ya dinga yin karatu saboda karatu na kawo ƙarin sani. Shi ya sa nake yi karatu kafin na kwana.

Yadda nake kawowa gidan mu shine, duk lokacin da an biya ni albashi na, na iya kokari na in tabbatar cewa na siya abubuwa da iyalaina suke buƙata da ni ma nake buƙata.

Ina amfani da wayana kusan kowane lokaci. Dalilin dayasa nake amfani da wayana kowane lokaci saboda da wayana nake neman kuɗi da nake biyan buƙatuna dashi.

Ina fi son miyan gyada ne ko kuma miyan da yake da yauƙi kamar miyan kuɓewa da tuwon shinkafa. In na samu ina jin daɗin ci sosai mai yaji.

Yadda nake cin abinci a wurin aiki akwai wata mata mai ciyar da garau-garau a bakin gurin aikin mu. Ina iya tsallakawa in je wurin in karbi garau-garau da zan ci kafin na tashi aiki.

Ina cin abincin dare wani lokaci, karfe bakwai wani lokaci kuma ina cin abinci dare karfe takwas. Yana kasancewa lokaci da na tashi daga wurin aiki ne, kafin na ci abinci.

Muriya na da akwai ƙarfi sosai amma kuma wani lokaci idan ina magana ina saukar da muriya na ba na ɗaga muriya na saboda ba kowane lokaci bane sai mutum ya ɗaga muriya sa da ƙarfi.

Eh, ina amfani da matashin wuya. Dalili da yasa nake amfani da matashin wuya idan na kwantar ban yi amfani da shi ba yana sa wuyana ciwo shi yasa.

Eh ina sanya agogo a hannuna gaskiya ina son sanya agogo sosai domin in na yi wanka na gama dressing ina na gama sanya agogo ba sai na ga kamar dressing bai cika ba.

Eh ina son bude taga a ɗaki. Dalilin da yasa na ke bude taga a ɗaki saboda in sha iska. Sannan kuma saboda haske kuma yana taimaka na wajen ganin gari.

Eh ina iya dafa abinci gaskiya ina kokari da batun dafa abinci saboda mamana ta koya min dafa abinci tun ina ɗan kankani kuma ina koya sosai kullum.

Eh ina shirye shirye na sabunta shirye shirye na kwamfuta. Daliln da yasa ni ke sabuntawa saboda idan ban sabunta ba wani lokaci apps ɗin ba za su yi amfani yadda ya kamata ba.

Yadda nake taimakawa mutane, na taimaka musu bisa ga hali da na same su a ciki ne. In na samu ƙananan buƙatun sutura, zan iya taimaka maka da sutura, kuma kuɗin rage buƙata zan iya taimakawa da kuɗi.

Eh muna da fanka a rufin ɗakin mu sannan kuma a ɗayan suran ɗakunan kuma standing fan da muke amfani da su. Saboda standing fan ya bada yana bada iska da kyau.

Eh, ina iya ƙoƙari ba tun miƙe jiki da sassafe, saboda idan na miƙe jikina yakan ƙara mini ƙarfin gwiwa in yi aiki mai yawa. Shi ya sa na ke miƙe jiki da safe.

Yadda na ke sasanta rikici a wajen aiki, saina tabbatar na ji mene ne kai na kan nufi, sannan ji nasa shi ma nufi kafin na idan na tantance sai ba mai laifi laifi.

Eh ina iya busa saki toh amma ba ko wane lokaci bane nake busa saki. Kafina in busa saki sai in abu ya bata a mere ko kuma abu ya dame ni sosai.

Na fi son takalma kamar sandals wanda na saka zan ji comfortable a kafa na, sannan kuma zan ji atakura yana kyau kuma na son takalmi da zan iya zuwa wurin aiki da shi maduka.

Yadda nake jira alayi shine ina da haƙurin jira alayi ba tare da sai na yi takura ko kuma sai na masaka ina ba. Ina dauriwa ne in tabbatar cewa.

Ina ajiye makullan mu a inda bawon da zai taɓa gani. Na ajiye shi a bayan ɗakina ne domin yara idan suka sani za su iya suzo suyi min ɓarna.

Wani lokaci a wajen aiki nakan iya karban aiki ya kai sau uku sau huɗu a rana ɗaya kafin ma na tsahi da ga wurin aiki.

Eh, gaskiya da nake kula da gashin kai na saboda ina ƙoƙari da shafa masa mai saboda ya daina yin ƙaiƙayi sannan kuma bana taɓa yarda in bar shi cikin kura.

Eh ina kallon inuwa na. Dalilin da sanake kallon inuwa na saboda ina iya amfani da inuwa na in tantance menene lokaci. In lokaci ya nuna ƙarfe uku na inuwa na zai gaya ina kallon karfe uku.

Eh ina da sa hannuwa a sakonnin mu. Dalilin sa nake da sa hannuwa a sakonnin mu, mai gidan mu ya bar ni nine in charge saboda kafin nan in ya dawo duk wani abu da ake gudana nine zan sa hannu akai.

Ina amfani da WhatsApp ko kuma Facebook Messenger wajen tura saƙonni. Wani lokaci kuma ina iya amfani da SMS app na na messages.

Wurin aikinmu wuri ne wanda yana da kwanciyar hankali. Babu takura sannan kowa na iya ƙoƙarin sa. Muga ma haɗa kai muyi abubuwa da ya kamata zai taimake mu.

Habasha dana fisu shina na fisu shan lemu ko kuma na fisu shan malt. Dalili yasa nake so in sha manyan saboda suna kare jini a jiki.

Eh ina cin tafarnuwa a cikin abinci amma kuma ba kowane lokaci bane. Wani lokaci kuma ina cin tafarnuwa ɗin zallansa saboda yana da taimako a jikin na mijin.

Yan da nake son zama shi ne na fi son zan zauna, in zauna gurin da zansha iska ba tareda sena samu takora ko fitina daga wurin mutane ba.

Abunda nake yi dun ni shaɗi shine na yi taso an zo baƙin kogi, ni samuri in huta an zauna in yi hira ko in aiki sai in koma gida.

Muna amfani da janareto, muna amfani da zarto, muna amfani da wuka, muna amfani da guduma, muna amfani da ƙusa, muna amfani da fensir, muna amfani da alƙalami da fefa.

Eh ina cin citta a abinci. Dalilin da ya sa nake cin citta abinci saboda citta kalan abu ne wanda yake samani ɗanɗano a baki kuma ina son jin zafin sa a baki.

Ina iya kallon madubi wani lokaci rana so uku domin idan nayi wanka da safe kafin na tafi wurin aiki ina iya duba madubi kafin na tafi wurin aiki na dawo ma ina dubawa.

Lokacin na shakara da na fi so, na fi so lokacin Disamba, domin lokacin can weather akwai sanyi sannan kuma kowa na shirye shiryen yanda ze yi bikin Kirsimeti.

Eh ina cin salati. Dalili da ya sa nake son cin salati ba kamar daka masa hadida da bakuru da mai da albasa da tumaturi da atarugu yana min daɗin ci gaskiya.

Eh ina yin waƙa cikin zuciya. Dalilin sanarƙin waƙa cikin zuciya wani lokaci yana sani rage tunani na, da kuma yana sani ninger na suwa na aiki.

Yanayin daki da nafi so. Nafison daki da sanyi, da TV na ina ganin TV sannan kuma inada abinci na nazawne wanda zan ci. Yana kawo min kwanciyar hankali.

Eh ina da katin kasuwanci. Dalili daya sa na yanki katin kasuwanci saboda idan baka amfani da katin kasuwanci ba bazaka shiga cikin kasuwa kayi saya da sayarwa ba.

Eh, yana da dabbar gida. Yana da kaji sannan kuma yana da zabi waɗan ni nike kiwon su.

Ba na zama a kan gwiwa. Dalilin da yasa ba na son zama a kan gwiwa yana sa gwiwa na tsami kuma yana sa ni gajiya. Shiyasa ba na son zama a kan gwiwa na fi son in zauna da duwawu na kan kujera.

Eh, ina yin aiki bayan lokaci. Misali idan na samu aikin da zan yi bayan lokaci domin shi wancan kuɗin da zan yi aiki bayan lokaci, aljuhuna yake zuwa.

Yadda nake kamala aiki a lokaci shine nake sa aiki da ya kamata in ya gabana sannan kuma na gayyatan abokan aiki na suzo su samini hannu saboda mu gama a lokaci.

Ina son jin kiɗan hip hop. Dalili da sa nake son jin kalan kiɗan hip hop, saboda su Chris Brown, da su Rick-ross sun canza miyan da nake jin waƙa.

Yadda nake gaishewa mutane shine idan na samu aljasun girme ne, nakan iya durkusa na gaishe su, wayanda kuma sa'o'i nane mukan tafa mu gaisuwa.

Eh, ina lullube jikina da bargo. Misali ace idan sanyi yayi yawa, ina lullube jikina da bargo. Wani lokaci kuma cizan sauro kansa lullube jikina.

Eh, ina siyan kaya a yanar gizo. Dalilin da yasa nake siyan kaya a yanar gizo saboda yafi min sauƙi idan na saya za a kawo min har gaban gida na ba tare da sai na kashe kuɗin mota na je na ɗauko ba.

Kallan tufafi da nafiso shine nafi son dinga sa manyan kaya ko irin su kaftan madub ina son saka wa. Dalili da ya sa nake son saka su saboda ya fi ni sakewa.

Yanayi da nafi so shine nafi so yanayi da weda din da sanyi, waba sanyi so seba sa nan kuma ya zaman ina zo ne ina nisha dina.

Eh ina rera waƙa lokacin wanka. Wannan yana cikin ɗaya daga cikin halaye da na gagara bari tun ina yaro. Ina wanka ina waƙa.

Eh ina fatan samun ciyawa. Dalilin da yana ke fatan ciyawa shine ya taimake ni kwanakin baya sosai, shi ya sa ni ma yanzu ina bukatan su a rayuwa.

Abin da muke sadarwa a wurin aiki shine idan na zo gurin aiki, ina gama share da wurin aiki idan suka zo, muna gaisuwa mu yi tambayar ya iyalen junanmu tukuna mufara aiki.

Eh ina cin manufar tallace-tallace saboda ina da apps da dama da nake amfani da su wanda in na kalli tallace-tallace suna biya na domin kallon tallace-tallacen da nake yi.

Duk lokacin da babu wutan lantarki, ina amfani da dama ne na dauki fensir na da fefa in fara koyon zane. Bayan na gama koyon zane, in aka kawo wuta kuma sai in amfani da kwamfuta na in gera.

Yadda nake jure wa zafi shine in abu ya same ni wanda ya sa ni cikin zafi, yana iya daurewa, in gaya ma kaina cewa kome mai wucewa ne zai wuce haka nake.

Eh ina cije farce kan gaskiya amma ba kowane lokaci ba. Idan na kala farce na ya tara datti bana cije wa. Kafin na cije saina tabbatar yasana a wankesu ke gabakidaya ka min cije.

Eh ina jin kukan zakara da safe domin a gidanmu muna kiwon kaji sannan maƙwabtanmu ma suna kiwon kaji. Shi ya sa na tashi da safe ina jin kukan zakaru.

Yadda nake daidaita aiki da rayuwa shine farko na yi masa aiki na farko domin aiki na kusan nake samu abinci, in ci da shara.

Eh to wani lokacin na kunna Bluetooth na saboda in connecting waka, amma kuma bana kunna shin birshi haka saboda yana kamuwa da cutar waya.

Eh ina shan ruwan 'ya'yan itace. Dalili da yasa nake shan ruwan 'ya'yan itace shine akace yana da matuƙar amfani a jiki. Dan adam yana gyara jiki.

Na fi son ice cream mai sanyi da kankara wanda yake da kayan ɗaɗi a jikin sa kamar misali mai flavour mangoro ko mai flavour ayaba.

Abubuwa da na ke domin ƙara aiki shine ina duba soffin ayyuka da na yi a shekara da suka wuce ko kuma watanni da suka wuce sai in ɗauke su in ɗauki samfiri sai in fitar da wani kalan sabuwar design na zamanin.

Eh ina karanta jarida, dalilin da yasa nake karanta jarida saboda akwai wasu labarai da nake ji wanda ba na iya samun su a gidan rediyo amma a jarida na samu.

Aikin gida da na ke yi kullum shine na iya wanke wankel, na iya dafa abinci, na iya yin shara sannan kuma ina iya wanke kayayyaki.

Nafi son zama a birni dalili yasa nake son zama a birni saboda duk abunda nake buƙata na iya samun sa a birni, ko asibiti ko makaranta ko jami'an tsaro.

Eh, lokacin hunturu ina ƙoƙari da sanyin safiya, sannan kuma lokacin damina ina ƙoƙari da sanyin safiya. Bayan wa 'yanan lokacin sunwu ce, bana cika sanya safa sai in zansa takalmi.

Eh ina kwana ciki amma lokacin zafi kam bana kwana ciki saboda zafi in ya yi wa in mutum ya kwana a ciki zai iya kamuwa da ciwon sankarau shi ya sa nake kiyayewa.

Eh, ina amfani da kunne waya saboda in ji magana yadda ya kamata. Domin lokacin mutum bai sa abu a kunne waya ba haka za ya magana, ba zai ji sosai ba, zai dauka matsalar network ne.

Eh, ina sanya tunatarwa domin ayuka. Dalili yasa nake sanya saboda a kansu kalan ayuka idan baka sanya tunatarwa ba haka za su zo su wuce.

Eh ina da manufa na wata-wata, dalili da yasa na ke saka manufa na wata-wata m ma kaina saboda idan ban saka su ba, bazai sa ba zai tayani biyan buƙatar ko kuma in yi abun da ya kamata ba.

Eh, ina yin motsa jiki kullum. Mafiya ace da sassafe idan na tashin, ina motsa jikina saboda samu ƙarfi da zan iya yin abubuwa da ya kamata in yi kafin in je aiki.

Ni na fi son zama amma kuma idan na gaji da zama kuma na iya canjawa da koma tsayuwa domin na tsaya diyama dole ne zan gajin bukaci zama.

Yadda nake yanke shawara a aiki shine sai na zauna da ni da abokan aiki na gaba ki ɗayan mu, mun tattauna ga yadda ya kamata abu ya kasance, su ma su bada shawararsu kafin nan a yanke.

Ina zuwa kasuwa rana Asabar domin sayar da abubuwan kayan aikina sannan kuma ran Lahadi kuma ina zuwa kasuwar maisis saboda sayarwa.

Yadda nake kiyaye kalmar sirri shine bana buɗe bakina in faɗa kome da kome domin idanka faɗo fito da kalmar sirri za'a iyi amfani dashi ayi maka wulakanci.

Eh ina son kallon wata da dare. Dalili ya sa na ke kallon wata da dare misali lokacin zafi da ka fito da taburma na da filo na da ruwa mai sanyi na zauna waje ina kallon.

Abubuwa da nake farko idon na iso ofis shi ne, nake godiya ga Allah da ya kawo ni gojen aiki rai da lafiya sai in yi shara. Bayan nayi shara sai na fara aiki.

Na fi son fure ja babba wadda zan iya ba ma budurwa na ko mata na saboda nuna mata cewa eh akwai kulawa da soyayya tsakanin na da ita.

Ina wanke kayayyaki na da sassafe ne dalili ya sa na ke wanke su da sassafe saboda zuwa ƙarfe sha ɗaya ko sha biyu sun riga da sun bushe sai in kama goge su da ayon zuwa ƙarfe ɗaya.

Eh muna yin wuta da itace. Dalilin sa muke yin wuta da itace saboda kalan murhun mu da muke amfani da shi da kuma tukunya da muke amfani da shi wajen yin girki, babban tukunya ne sai da murhun itace zai dauka.

Eh ina son karanta littafai sosai ma, ba kamar littafin Bible ina son karanta wa, in karanta anji labarin Yesu Kristi da yadda ya warke kasuwa.

Kayan marmari da nafi so shine lemu, abarba, gwanda, kashu da ayaba. Domin tun ina kankani abubuwan dana fi so kenan a kayan marmari.

Eh rubutuna gaskiya kan mutane suna ce min rubutuna na da kyau amma yanzu haka ma na yi kwana biyu da ban yi amfani da biro na rubutu ko alkalami ko fensir ba.

Abincin titi kam ba abunda nake so ba ne, amma yana zamana mini dole ne in dinga cin abincin titi idan na fita wajen aiki. Saboda bani da abincin da zanci a wajen aikin inba na titi ba.

Eh, ina shan madara. Kanga siyamana yanzu na rage shan madara. Dalilin da ya sa na rage shan madara aka ce zaki yana da yawa sosai a cikinsa. Sa'an nan kuma yana da illa a jikin namiji.

Eh ina ƙoƙari na kare wayana daga ƙwayar cuta saboda yanzu haka nan ma nayi kwana biyu bana cika buɗe Bluetooth na banza banza domin ta Bluetooth ne aka ce min ƙwayar cutar suke shigowa.

Farko da dana farka da sassafe, abunda nake yi shine ina gode ma Allah da ya tayar da ni yau wa yi gari da lafiya, ya ajeni cikin masu rai kusan nau, kuma yadda zan fita wurin aiki, ya albarkace ni yake yayeni.

Yana amfani da wayan tekno ne spark 10c, spark 10c ɗin kuma yana da batir 5000 mega amps sa, nan kuma yana da kyamara mai haske.

Ina amfani da sabulu ne, sabulun Eva ko kuma sabulun Siri. Dalili yasa nake amfani da Eva ko Siri saboda sabulu ne masu kamshi.

Ni na fi yin kuzari da sassafe dalili yasa na ke yin kuzari da sassafe saboda lokacin da akwai karfi a jikina babu kyuya a jikina ko wani irin aiki zan iya yi.

Ina fi son miya mai zafi sosai, dalile ya sa na ke son miya mai zafi saboda in abinci ya yi sanyi ni ba na iya ci, sha sana su abinci mai yaji mai zafi.

Eh, ina cire takalma a gida. Dalili ya sa nake cire takalma a gida saboda yana shigar da ƙasa cikin gida, ni kuma saboda kiyaye wa ba na shigarwa gida.

Ni a ɗa na miji ne, na fi son kayan gishiri. Dalili da ya sa na ke son kayan gishiri a maimakon kayan suga saboda kayan gishiri baya da illa jikin mutum sannan suga kuma na kawo ciwon diabetes.

Abubuwa da dama suna sani in yi dariya. Misali idan na tuna abubuwan da muka yi lokacin yaran takani da abokanai yana ƙananan mu, yana sa ni dariya sosai. Shi yasa nake dariya.

Abin da na ke ba mu karfin gwiwa a aiki shine ina iya gaya musu, akancewa wannan aiki za mu iya yin sa tunda mun taɓa yi wanda ya fi haka mu dage mu sa jiki wannan ma za mu yi.

Eh ina kunna salon baturi. Dalili yasa nake kunna salon baturi saboda yana taimakawa nan sosai kuma ya taimake ni da jimawa. Shi ya sa kuma na sa amfani da shi.

Eh ina sanya bel kullum. Misali ace in na saka gajeren wando na, dalilin yasa nake sanya bel kenan saboda ƙar wando na ya kubuce.

Ina sayan abubuwa daga dama, daga kasuwa. Wani lokaci ina sayan kayan da za a dafa abinci da shi, wani lokaci kuma ina sayan sutura, wani lokaci kuma ina sayan omo da za a yi wanki.

Ni na fi son jan nama. Dalili yasa na ke son jan nama saboda bai da kitse sannan kuma bai da illa sosai. Domin aka ce sai mutum yana ci sosai zai kama shi illa.

Biki da na fi so na fi son bikin Kirsimeti domin bikin Kirsimeti ne kalan biki da mutane da yawa da makwabta za su hallaru suna murna ranar haihuwar Yesu Kiristi.

Eh to irin kyauta da nake so in bayarwa shine na iya bada kyautar abinci, na iya bada kyautan kuɗi, na iya kuma bada kyautan sutura sannan na iya taimakawa wadanda sun kasa.

Eh waya na na cika ajijiya, yana ciki ɗaya daga abubuwan da nake so. Waya na sosai kenan. Domin yana cika ajiyya kuma yana burge ni na rike chafis.

Wadda take ƙaƙƙafa min baya shine budurwa na ne take ƙaƙƙafa min baya saboda ta san daidai inda za ta ƙaƙƙafa min in samu sauƙi sannan kuma in samu lafiya.

Abun da na ke yi lokacin da ruwa yake zuwa, ina sauri na inga na shigar da abubuwa da ya kamata cikin ɗaki saboda kar ruwa ya taɓa su, wayanda in na bar su na san ruwa zai illata su na shigarwa.

Ina kunna sanarwar apps. Dalilin yasa nake kunna sanarwar apps saboda akwai wasu ayyuka da nake yi wanda in ba tare da na kunna sanarwar apps ba zasu iya su ƙare ba tare da na sani ba.

Abin da muke kare kanmu daga sauro shine muna amfani da sauro net da mun kiyaye cizon sauro. Domin sauro kwana biyun nan ya gane cizon mutane kuma yana ka mana malaria.

Eh, ina son in zauna na kalli taurari dalilin da yasa nake son kallon taurari saboda taurari suna da kyan gani da daddare haske da suke haskaka wa.

Ya'yan itace dana fiso shine nafiso mangwaro da kashu da kuma gwaiba. Dalilin dayasa nakeso saboda yanada dadi, shi kuma yanada amfani a jiki.

Abichi ɗe ke sani reke jindadi shine shinkafa da wake, da kuma samu yana da borkono sosai, ya ji albasa shine yake so sosai.

Yadda nake inganta aikin mu shine ba na barin aikin mu ya zama na a buɗe yake wanda kowa zai iya gani sai bayan mun tabbatar cewa mun gama aiki duk da muke buɗe yake a gani.

Yadda nake son dafa ƙwai shine na kan ɗebi ruwa in sa tukunyar bayan na hura wuta, sai in saka ruwa, in na sa ruwa sai in sa ƙwai ɗin minti goma ya nuna.

Muna da bokiti a gidanmu sun kai bokiti guda shida, domin ko wane daƙi da akwai bokiti guda biyu a ciki. To a bokiti akwai na ajiye ruwan sha akwai na wanka.

Yadda ne ke nema izinin hutu shine ina iya samun maigidana, in mishi magana cewa. Ya yi hakuri ina so ya bani hutu na kwana uku zan dawa aiki ina so ikula da iya lina.

Yadda na ke kwana kullum shine wani lokaci ina kwana a waje, wani lokaci ina kwana ɗaki sannan kuma wani lokaci kuma nakan kwana saman gado, wani lokaci haka sannan ke kwana tagarma.

Yadda na ke magance damuwa a wajen aiki shine ni da abokan aiki na gaba ɗaya sai mu zauna muyi shawara, sai in gaya musu ga masaloli da ake ciki duk wanda yake da shawara da zai kawo ya ba mu, mu samu mu fita mafita a wannan yanayi.

Eh ina tauna goro amma kuwa ba kowane goro ne ke taunawa ba. Ni na mijin goro ne nake taunawa saboda yana maganin sanyi kuma yana maganin mura.

Ina amfani da baby oil ne wani lokaci kuma ina amfani da man Nivea domin shi ya fi kyau a jikin fatana sannan kuma baya sa ni bilicin ba.

Dangantakarmu da makwabta dangantaka ne mai kyau wanda ni da su akwai mutunci. Wani lokaci sukan i lya dafa abincin su ka mini, ni ma na kan iya dafa abinci in kai musu.

Nafison gidan abinci da zan samu kwanciyar hankali kamar na tusu lancin je in siya abunda ya kai ni inyin sayaya, na tattara komai da na siya in kawo gida a leda.

Eh ina sanya hula saboda magance kura. Idan ban sanya hula akainaba in kura yayi yawa yana tara mini datti a akai, kuma bana jin dadin haka saisa nake sanya hula.

Eh ina iya hawan keke tun ina ɗan ƙanƙani ma an koya mini tuƙa keke. Saboda haka yanzu tuƙa keke ba wani abu ne mai matsala gare ni ba. Zan iya tuƙa keke.

Eh muna sa uniform a wajen aiki. Dalilin daya sa muke sa uniform a wajen aiki saboda akwai ma'aikata daban daban da uniform ne ake bambance mu.